Eh lokacin bacci eh ya danganta da yanayin aiki ko wani abu, idan kana da wani uzuri, so, bacci baya samuwa da wurwuri, amma idan ka gama aiki da wuri haka kowane abu zaka iya shi.

A'a, ba na yin irin wannan wasannin gaskiya. Ba na yi, ba na yi amma ina yin wasu abubuwa haka wanda suke kamanceceniya dashi, wannan tsalle ke yi.

Eh, da yake ni ba a mai sauraron waƙoƙi bane na buguƙa irin wa'ennan, amma na kan iya yin su wani lokacin. Ban cika yin irin wannan abubuwan a cikin zuciyata ba, saboda wasu abubuwa muna tunanin abubuwa masu kyau ne.

Eh, ayyuka na kowanne ina da lokacin da nake basu. Ina da lokaci kowanne na ware mai nashi, na ban shi kowanne daki daki a kowace rana. Ba na bari aikin wani ya shiga na wani.